Wane launi labulen ku suke? Mm muna da labule kala-kala da launuka kala-kala. Akwai mai ruwan cakulet akwai milik da dai sauran su.

Kana raba ayyuka ga wasu? A'a, ni ne sayayyar kaina fa. Ayyukana ni kaɗai na ke yi, don haka ba na rabawa da wasu gaskiya. A to.

Nawa madubi kuke da su a gida? Aaa muna da madubai kala kala a gida, saboda haka duk wanda muka ga za mu iya amfani da shi, za muyi amfani da shi cikin sauƙi.

Sau nawa kake tsarkake gidanku a ko da yaushe? Koda kullum gida mu a tsaftace yake dan matata tana da tsafta. Tana ƙoƙarin yin aiki a ko da yaushe.

Kana fikicin tufafi? To fa, me wane fikicin tufafi? Ni ban ma sanshi ba kuma banayi.

Yaya kake jin hayaniya? A'a, ina jin hayaniya sosai fa. Don kuma ni ga shima ba mu abocin shan hayaniya ba ne. Ba na son hayaniya kwatakwata.